Eh muna yi wuta da itace, amma ba kullum kuma ba koda yaushe ba. Sai wani biyu inda ba mu de abu na zamu yi dafuwa da shi, ko kuma ba mu de kuɗi a hanu, ko kuma muna da wani irin abubuwa wanda zamu gayyata mutane masu sosai. Shine muke amfani da itace sai mu yi wuta da shi, mu dafa abinci.

Abubuwa da dama suna sani dariya, abubuwa kaman inaga abubuwa me farinciki kaman, ko kuma abinci in ina jin yunwa naga abinci me kyau ya kan sani inyi dqris abubuwa de dama de dama yana sane dare sosai kuma ni me son dariya ne sosai.

Eh, indai ya zo wajen ayyuka ni na kan shiga ayuka na inda ya kamata kuma ina iya yin ayuka na sari bisa sari, ina sara su kuma in yi su a lokacin da ya kamata in yi aka nike sara ayyukana kuma in gabatar da su inda ya kamata.

Ehh kaska na fi son tuwo, na fi son tuwo amma ba wanda ban ci, ina ci shinkafa kuma ina cin tuwo amma tuwonnan na nafi so. Saboda nafi son ci abinci mai miya, saboda dole in an yi tuwo dole za a sa miya da za a ci da shi. Shi yasa nake son tuwo amma baccin haka, ina son shinkafa shi ma kuma nafi son tuwo akan shinkafa.

A gaskiya bana, bana yin waƙa lokacin wanka saboda addinin na bai yarda da in dinga yin waƙa ina cikin gidan wanka ba. Saboda haka ina cikin gidan wanka ina yin abubuwa na daina natsuwa kuma bana yin waƙa kawai wanka nake yi inda ina cikin gidan wanka.